A'a, ba na son zama kusa da taga saboda ban saba zama ta wurin ba. Ni na saba zama ne a cikin ɗaki ko kuma cikin falo. Ni ban saba zama kusa da taga ba saboda haka tin ina yaro ma ni ban saba zama a gurare daban-daban ba. Ina gida ne kullum ina zama na ba tare da na takura ma wani ba.

Eh ina ajiye su ne guri mai tsaro sannan kuma ina da folder mai ƙarfi wanda nake saka takadduna masu mahimmanci saboda ƙura ko kuma ɓacewa ko lalacewa. Hannun da nake ajiye takadduna sannan kuma akwai cupboard inda nake ƙara ɓoye shi saboda aka ma wani ya gani saboda takardun su ruka nan ne da kuma takardun makaranta da wasu takardu masu muhimmanci. Wanda in dai na rasa su gaskiya zan shiga wani yanayin hali. Duk da dai zan iya ƙara samo su amma dai zan sha wahala gurin samo su.

Eh ina cire farce sosai, musamman ma yau ma da yake ranar Alhamis gobe kuma Juma'a. Nakan cire farce saboda sunnan mune na Annabi Muhammad SAW cewa in dai Juma'a ta kusa, ya kamata a dinga yanke farce da kuma makalbi. Jin haka yana daga cikin kula da jiki saboda yanka farce yakan sa mutum ya kwasa kwayan cutura kamar nasu bakteriya kenan wanda zai iya maƙalewa ta sasan ƙumba.

Ina amfani da duka hannuna, dama da hagu kenan amma da ya danganta me nake yi. In na shiga bayi nakan yi amfani da hannun hagu in yi abin da zan yi in kuma abincin nake so in ci kuma ina so in sallama ko in gaisa da wani ko in mika abu, in na siya a wurina ko in kawo dinki zan amsa kaya nakan yi amfani da hannun dama don in yi wannan ayyuka. Amma indai na shiga bayi haka ina amfani da hannun hagune saboda hannun hagune na saba amfani da shi inda na shiga bayi.

Dangantakar mu da abokan aiki, dangantaka ne mai ƙarfi wadda mun riga mun samu mun kafa ta tun farkon fara aikin mu tare. Sanadiyan corporation da kuma yin aiki da kuma sanin ya kamata a gurin aiki, so dangantakar mu yana da ƙarfi saboda duk wani abun da za mu samu nasara a kai, to a tare ne muke yin aiki don mu samu mu ga, an samu nasara. Amma wata zubin kuma, ku ni ne na samu nasarar yin abu, dole zan sa da abokan aikina saboda su ma su kan taimake ni a wajen yin wasu abubuwa da yin samu in cimma nasarar aikin da nake yi.

A'a bamu sa uniform a wajen aiki. Da yake inda nake aiki, a wajen wannan ne a jami'ar Ahmadu Bello University, saboda haka ba wani uniform ba kamar su banki bane ko wasu corporation wanda dole sai mutum ya sa corporate dress kafin ya iya yin aiki. Mu na mu kowane kaya mutum dai zai iya sawa amma kaya masu inganci, kaya masu kyau ba masu buɗe jiki ba. Wanda in dai an zo gurin aiki bai dai takura wa mutum gurin aiki ba sannan kuma mutum zai ji daɗin mu'amala da mutanen da suke zuwa gurinmu don yin wasu ayyukansu ma.

A'a, ba na raba wurin da na ke a yanar gizo saboda ba kowa ke iya amfani da shi yanda na ke so ba. Sanadiyan haka sai sa na daina shan riwaya daga yanar gizo. Amma dai dalilin da ya sa na daina shi ne a da nakan yi amma dai da na ga mutane suna amfani da shi ba yanda na ke so ba sai na daina raba wurin da na ke a yanar gizo. Amma dai da na kan yi shi sosai.

Eh nakan fara aiki a kullum kamar ƙarfe bakwai ne ko kuma bakwai da rabi ko kuma takwas. Ya danganci yanayin yadda aiki na yake a ofis. Amma in dai aiki baya, nakan je gurin ƙarfe takwas da rabi ko tara saboda sanadiyan rashin aiki. Amma dai mafi akasarin ranan aiki na yakan fara ne guraren ƙarfe takwas na safe sannan kuma sai mu tashi guraren ƙarfe huɗu na yamma sai kuma gobe. Sai dai kuma in dai aiki ya mun yawa a ofis ɗin, sai in ƙara tsawon lokacin har zuwa ƙarfe shida don in samu inga na rage aikin sosai.

Eh nakan huta na misalin karfe daya a lokacin mun je sallah kenan sai mu ɗan kara huta ko da awa daya ne ko rabin awa dan mu samu mu shiga aikin mu da karfi. Amma wata zuben kuma in aiki yana da yawa mun je hutun awa dayan nan sai mu yi amfani da minti sha biyar haka saboda mu samu mu rage aikin mu da wuri dan mu tashi karfe hudun da muke tashi. Amma kuma lokaci ya zo ya kure mana dole mu jira har zuwa karfe shida dan mu samu mu rage aikin saboda washe gare mu zo mu ga aikin ya ɗan zo da sauki yanda za mu samu hutu ko da na awa daya ne muyi.

Eh ina da takalma guda kala huɗu haka zuwa biyar saboda ya danganci yanayin da zan sa su. Wata zuɓin akwai takalman da in dai manya kaya zan sa sune za su fi tafiya da shi. Akwai wanda kuma ƙananun kaya zan sa sun fi tafiya. Haka zalika akwai wanda su ba kayan da ba su bi ko ƙananun kaya ko manya duk ina sa su. Sannan kuma lokacin sanyi akwai takalman da nake sawa, in lokacin zafi ne akwai wanda nake sawa saboda ya yanayin da ake ciki. Amma dai takalma na za su kai guda biyar ko shida a hannuna yanzu.

Eh ina ci da cokali, wata zubin kuma indai kamar tuwo ne haka nakan ci ne da hannu. Amma dai mafi akasaran lokaci nafi cin abinci da cokali. Saboda ni na taso akwai cokali a gidanmu sosai kuma na kai amfani da shi don cin abinci. Sannan kuma akwai cokali mai yatsu wanda muke amfani da shi in ina cin Taliya ko kuma eh Indomi wanda kowa ya fi sani. Na gurin masu shayi nakan yi amfani da cokali mai yatsu ne. Amma kuma tuwo nake so in ci ko kuma abin da dai ake haɗawa nakan yi amfani da hannu ne don cin abincin.

Eh ina shan madara sosai kam, akan akwai wata mata wanda take kawo madara duk ranar Jumma'a, tana saida a ta gurin shagon mu, saboda wurin ta nake zuwa in sai madara duk da dai taƙulla shine akan ɗari biyar biyar. Ni nakan ce a dama mun fura da madara don in samu, ƙara wani abu a jikina saboda haka, nakan sha madara sosai. Sannan kuma nakan sa shi a firij don yayi sanyi saboda in sha shi a nan gaba, indai ba yanzu nake so in sha ba.

Daidawa aikin mu gaskiya yana da girma kuma yana da ƙarfi. Saboda wani abubuwan ta samu ne saboda yanayin yadda mutanen da suke ofis ɗinmu suka ga ce wa ya dace a yi shi a haka. Amma in dai ba haka ba da bai zai yi ƙarfin da nake koya muku ba yanzu gaskiya. Saboda haka sai sa abun yake da ƙarfi.

Nakan je wurin abokai na wanda muke, wanda muka taso tare dan in nema shawaran su kan wani damuwa da nake ciki ko kuma abokan aikina wanda muke aiki tare. Suma nakan je wurin su dan inji shawara in kuma abu bai samu ya kan kama ba, nakan je wurin counsel wani counselor ko kuma eh therapist wanda suke kusa da mu. Duk da dai kuɗin dai yana ɗan tsada, nakan je gurin su in gaya masu damuwa na dan su bani shawarwari da kuma abubuwan da ya dace dan in samu shawo kan wannan damuwannin da nake ciki.

Eh, ina iya bada barkwanci akan ni. Na taso ni cikin ina yaro, na taso ina iya bada barkwanci. Ba wai wani baƙon abu bane a wurina. Saboda haka ni bada barkwanci ba wani abun wahala bane ko kuma wani abun a zo a gani mai wahala a ta gwajina ba. Saboda haka ni na iya bada barkwanci.

Na fi son wasan ƙwallon ƙafa saboda na taso tun ina ƙarami na buga wasan ƙwallon ƙafa ne. Sannan kuma na taso yayyi na su kansu ma ƙwallon ƙafa suke so. Saboda haka ni ƙwallon ƙafa ne na saba son kallo. Duk da dai akwai wasu wasannin da nake kallon kamar irin wasannin guje-guje, kuma wasan tseren mota, ko kuma makamancin sa haka ko na basketball. Amma dai wanda wasan da na fi so shi ne gaskiya shi ne wasan ƙwallon ƙafa. Sannan kuma tim ɗin da nake supporting su ne Barcelona Football Club. Sannan kuma na ji jiya ma ance sun ci kwallo, sun ci four-two a Champions League ɗin da suka buga a jiya.

Nakan kidaya kayana ne sau biyu a rana, saboda in na sa na safe in na ɗan yi zufa, zan dawo gida in ƙara wanka sannan sai in ƙara canza wani. Amma dai sau biyu ne gaskiya na fi canza kaya. Wata zubin kuma in na yi aiki sosai nakan canza sau uku a rana. In na tashi da safe kenan ƙila na sa wasu kayan da basuda kyau sosai kuma sunyi datti. Suma nakan cire su sannan in yi wanka in sa wani. In kuma na je na ƙara wasu ayukan na yi zufa, nakan dawo kuma da yamma ko kuma kafin ya barci in yi wanka sannan sai in canza wani kayan da na ki so sai in sa su zuwa gobe kenan da safe.

Eh ina son abinci mai yaji. A kan ni, bayarabe ne. Mu na saba cin abinci mai yaji tun ina ƙarami. To cin yaji ba wani abu bane wanda ban saba ba. Ina cin abinci mai yaji sannan dai kuma duk wani abincin da ba yaji, ni ban jin daɗin shi. Amma kuma mafi akasarin abokaina ba su son abinci mai yaji saboda ba su saba ba. Sanadiyar haka sai dai a ɗan ɗebo musu abincin da ba yaji, ni kuma an ɗebo mun sai a samun da yaji don in samu in ji daɗin abincin ba kamar yanda abokaina su ba su jin daɗin yaji ba. Ni ina son yaji sosai.

Eh nakan jagoranta mutane, yanda doka ya bani dama da kuma yanayin mu'amalar mu da mutanen. Duk da dai mutanen da nake jagoranta mutane ne wanda suka san ya kamata, saboda haka gurin jagorantar su ba wani wahala nake sha ba. Nakan nemi shawararsu akan wasu abubuwan da ke faruwa da kuma yanayin yanda za mu shawo kan abun. Sannan kuma in aka samu matsala cikin jagoran mutanen da nake jagora, mukan yi ƙoƙari ne don in samu in gyaro matsalar saboda rabin kai shine ke tsawo matsala ga al'umma gabaki ɗaya. To zan yi ƙoƙari ne in haɗa kansu saboda in tabbatar da cewa kansa sun haɗu sannan kuma faɗan da ake yi ya ƙare don a samu a ci gaba.

Eh na fi son malamin Mathematics saboda lokacin da nake secondary school, malamin Mathematics di na shine ya yi ƙoƙari don ya tabbatar da cewa na iya Mathematics. Duk dade ni ban san maths a harkar karatu amma dai ya yi kokari matuƙa wurin ya koya mun iya don in samu in yi passing WAEC dina. Sannan kuma da na shiga university, na samu ilimin Mathematics sosai wanda sanadiyar malamin secondary nan shine na samu. Na wuce wasu courses ɗin Mathematics ɗin da ake a cikin jami'ar Ahmadu Bello Zaria wanda yake Kaduna. Duk na samu na wuce Mathematics di na sanadiyar malamin secondary school din nan.

Eh ina sanya tunatarwa don yin ayyuka saboda wata zuben in aiki ya mana yawa, indai ba na sa abin tunatarwa don in je in ƙara yin wasu ayyukan ba sai mu samu ɓacin lokaci. Amma ina sawa balli ma in ina gida kafin in fita in kan sa don ya dinga gaya mun lokacin aikina ya kusa ko kuma abun da ya kamata in yi. Da na ji alam din nan tabbas kawai na sn akwai wani abun da ya kamata. Haka zalika in ina mining ma na kan sa abin tunatarwa don in samu in je in yi ayyukan mining dina da nake yi a waya da kuma wanda nake yi a kwamfuta na wanda yake kusa da ni.

Eh ina cire takalmi a gida in dai na da zaran na shiga cikin gida. Amma in dai ina waje ba na cire takalmi saboda ban saba ba. Ranar nan ma da a shago da aka ce a riƙa cire takalmi, da na cire na ji tafiya na a shagon kawai ban jin daɗin shi. Sai dai kawai na fita na rika wasu ayyukana waɗanda suke gaba har sai da aka dawo da cewa ba sai an cire takalmi ba don a shago kafin na fara jin daɗin tafiya a shagon da nake zama. Amma dai a gida in dai na shiga na kan cire takalmi saboda ɗakina yana da kyau, saboda bana son in ɓata shi saboda dattin da na kwaso daga waje da takalmi.

Ina ajiye kuɗi a asusu ko kuma asusun banki ko makamancin haka. Nakan ajiye kuɗi a gurin ne don ya fi security da kuma tsaro dai haka. Sanan wata zubin nakan ba da a riƙe mun kuɗin. Sai in bawa wani kenan ya riƙe kuɗin. In ina buƙata sai in zo ansa in je in yi ayyukan da ke gabana. Amma na fi ajiye kuɗi a banki saboda shi ya fi tsaro. Sanan kuma ina da katin cire kuɗi wanda ko ina na je zan cire ba kamar wanda yake yi wa mutane ba. Shi wannan sai na ga mutum ne kafin zan iya ansa in amfana da kuɗin.

Ina zuwa kasuwa ne ranar Juma'a saboda na fi kawo kaya masu sauƙi, masu araha, wanda da kuɗi kaɗan mutum zai iya samu. Ya sai kaya yanzu, wanduna da rigar sanyi, takalma kuma robobi kokuma duk dai wani abin da mutum yake so akan samu ranar Juma'a nan da sauƙi da araha. Sannan wasu mabaƙi suna shigowa daga wasu garuruwan su kawo kayayyakinsu sai da farashi mai araha wanda mutanen gari za su iya siya. Musamman dai ina siyan kaya ne ranar Juma'a gaskiya saboda yafi sauƙi na kuma fi yi samun kala kala masu kyau.

Eh, ina kunna tsaron batiri saboda hatsarin da yake tattare da shi. Saboda haka ina kunna ne don kar a samu matsala ko makamancin haka. Wai yanda nake yi kenan, don ka a samu matsala gurin. Wannan din shi.

Eh ina son yin hula musamman in na sa manyan kaya. Hannan kuma idai lokacin sanyi ne, nakan sa hulan sanyi don in kare kaina daga sanyi da ka shiga kunne na kenan. Nakan sanya hula gaskiya sosai. Hannan kuma ran Juma'a ina je kasuwa, nakan siyo hula kala kala. Saboda ina matukar amfani da hula sosai. Sannan kuma lokacin rana nakan nemo p cap ne, tunda shi yana kare mutum daga rana da ke dukan shi. To ina son hula sosai.